Kayan dakin da na fi so su ne dai irin wanda muke amfani da su a nan gida Nijeriya, wanda na fi son in ga kujeru masu kyau, masu inganci na zamani waɗanda da na kalle su zan ji dadi zan ji farin ciki kuma. Saɓanin ace an ɗauko maka kayan daki ko matarka ta kawo maka kayan daki gida wanda ba shi ne da kake da ra'ayi ba, wannan za ka iya jin macewar da zarar ka samu kuɗi dole za ka canja su. Amma ni ina son kayan daki na muna nan da ake haɗawa ingantattu masu kwaliti.

Ina share ɗakina aƙalla sau biyu a rana. Sakamakon bana yawan amfani da ɗakin, Kawai, idan gari ya waye na tashi na nannaɗe katifa ta, to nakan koma sitting room, ɗakin zama na kowa da kowa na gida in zauna, idan babu inda zani, a nan nake hurɗoɗina na yau da kullum, amma tsafta kam, ana ƙoƙari ana yin ta. Ko ince ina ƙoƙari ina yin ta. Daidai gwargwado ana share ɗaki, a tsaftace shi, a killace duk abin da ya kamata a killace, wanda ya kamata a bar shi a ƙasa, zan bar shi a ƙasa. Amma ɗakina kam yana samun shara akai akai. Kamar sau biyu a rana ko kuma sau ɗaya. Tun da wani loƙacin ba kullum ne nake zaune a gida ba. Ina fita aiki, toh, sai kuma na dawo washegari da safe kafin na fita sai na sha re abuna.

Na kalli madubi sau ɗaya a rana. Yayin da na yi wanka na shirya na sa hulata, to na kan zo na duba madubi. Saboda in gayaya kyan hular ya yi mun, sannan in ga yaya yanayin fuskata yake. To na kan duba shi sau ɗaya kafin na fita. Amma ni ba ma'abocin yawan kallon madubi ba ne ba. Amma duk sanda na shirya na sa kaya kafin na fita, na kan tsaya gaban madubi sau ɗaya na duba yanayin jikina da yanayin yadda hulata ta yi mun kyau a kaina. Saboda kar ka fita ba bisa tsari ba ko kar ka fita wani gurin a fuskarka ma bai shafu ba man da ka sa ɗin. Amma da zarar ka duba, ka tsaftace, ka killace, ka gyara jikinka fes! To in ka fita ba ka dau wani haufi, ba ka dau wani tunanin ban yi kyau ba ko kuma hulata ba ta zauna daidai a kaina ba. Madubi yana taimaka mana wajen ganin kanmu yadda muka bayyana ko kuma yadda za mu bayyana a cikin mutane tun kafin mu je gida ko kuma tun kafin mu bar gida.

Ina wanke tufafina akai-akai saboda tsaftace kaina da kuma inganta lafiyata da kuma kare mutuncina, shi ya sa nake wanke suturata akai-akai. Bana barinta tayi dattin da ni kaina idan na ɗauko zan saka ba zan iya ba. Saboda tsafta ma cikon imani ce. Idan ya zama na ba ka da isarshiyar tsafta, kai kanka wata rana za ka ji kunyar zuwa bautar Allah ko kuma ka ji kunyar shiga taro. To shi ya sa nake wanke tufafi akai-akai saboda kare mutunci kar wata rana a yarfa ka ko a ci mutuncin ka ma a cikin mutane. Wanda rashin tsafta yakan iya sawa jikinka ya kama wari ko tufarka, tufafinka su kama wari. Shi ya sa nake bin tsarin wanke kayana duk ƙarshen sati. Zan tattara su na wanke su domin tsafta tana ɗaya daga cikin wani ɓangare na imani.

Ƙwarai, muna kunna wuta da itace saboda da shine muke amfani mu girka abincin da za mu ci. Musamman ma idan aka ce kana da ƙaramin ƙarfi, ma'ana samun ka baya da yawa na kuɗi. To ya zama dole ka yi haƙuri ka dinga kunna wutar itace ko dan ka dafa abincin da za ka ci ko kuma dan ka dafa ruwan wanka da za ka yi amfani da shi saboda yanayi na sanyi. Sannan za ka iya amfani da wutar da ka kunna wajen jin dumi a lokacin sanyi. So mu dai muna amfani da wutar itace, muna kunna wutar itace musamman ma ɓangaren dafa abinci da za mu ci.

Ƙwarai wayata tana daidaita haskenta da kanta kuma tana amfani da yanayin wuri, duhu ne ko haske ne, ƙarin rana aka samu ko kuma yanayi ne na hantsi ko kuma yanayi ne na sassafiya. To duk tana amfani da wannan yanayin don ta saya ta kanta. Manna jin daɗin hakan saboda ko ba komai idanunka zai samu daidaito na haske ko kariya daga kamuwa da wata matsala haka.

Ina zuwa kasuwa, a kusan kowace rana, ya danganta, da yanayin yadda kasuwar yake tafiya. Wani lokacin, muna samun ciniki, ana saisayar kayayyaki aka a hannun mu, to idan a wannan lokacin muke, muna yawan zuwa kasuwa a kowace rana. Idan kuma, aka samu kasin haka, ma'ana lokacin kaka yawanci, to bamu ha yawan zuwa kasuwa sakamakon, babu abin da za ka tarar a can ko kuma dai muna zuwa mu zauna, mu jira rabon mu in ya zo, mu samu. Saɓanin haka, mukan jinkirta a gida, wasu rana kuma, sai dai mu tafi, mu kamani wasu ayyukan daban. Ba ma, ba ma zuwa kasuwar saboda, babu ayyuka a ciki.

Gaskiya bana yin karatu kafin na kwanta. Idan na zo kwanciya nake, kafin na kwanta dai, na kan yi addu'o'i na, na tattofa saboda kariya, kar wani abin cutarwa ya zo ya cutar da ni. Saboda haka addininmu ya koyar mana.

Ina ba da shawara a aiki. A duk lokacin da na ga wani abu cikin aikinmu yana ƙoƙarin bamu matsala ko kuma ya dace a yi kaza, a yi kaza ko a canza wani abun, to nakan yi ƙoƙari na ba da shawara. Amma ba kasafai na fiye ba da shawara ba saboda wani idan ka ba shi shawara ba zai ɗauka ba ko kuma ma ya ƙushe shawarar da ka zo ka ba shi ko kuma ma ransa ya ji ba dadi. Amma nakan ba da shawara a daidai lokacin da na ga ya dace na ba da wannan shawarar. Saɓanin haka, gaskiya bana yin rawankai akan lallai sai na ba da shawara.

Kalar ƙasar da gidanmu yake da shi, shine na bulon siminti. Bulon, bulo ne da aka yi shi da rera'i aka haɗa da siminti aka cakuda aka yi shi. To gidanmu da wannan nau'in ƙasar aka gina shi. Sannan an yi amfani da siminti na yashi. Rera'i kenan aka filasce gidan gaba ɗaya. Yayi kyau, yayi luwai-luwai, gwanin firgewa. Kuma muna jin daɗin zama a cikin wannan gida. Kuma an yi amfani da ƙasa ta rera'i mai quality gaske, mai ƙarko mai inganci.

Ina zuwa shagon abokina domin sada zumunci sosai, saboda ina matuƙar yin sa, kuma shi ma yana matuƙar yi ma'ana. Mun shaƙu da juna. To wannan shago na abokina shine wanda nake yawan zuwa in taya shi hira yayin da na dawo daga gurin aikina. Bayan wannan, ina zuwa shagon da nake siyan turare. Ina yawan ziyartar su saboda ni mutum ne mai matuƙar son ƙamshi. To, waɗannan su ne shaguna da na fi zuwa domin siyayyar turare. Domin shagon abokina shi ma ina zuwan sa sosai saboda inganta zumunci da ƙara girmama junan mu.

To, a gaskiya ina matuƙar son shadda sannan kuma ina son yadi. Waɗannan kalar kayan guda biyu su ne kaya waɗanda suka fi matuƙar burge ni a rayuwata. Yadi ace ya samu ɗinki na zamani, daidai da tsarin jikina, daidai da zaman jikina, ma'ana tsayina da kuma faɗina. Ina so a yi min ɗinkin da bai yi min yawa ba kuma yawan wuyan ma bai fi ƙarfin wuyana ba. Ina matuƙar son in ga yadi ya ɗau guga ko sitati idan har yadin yana buƙatar a yi a sa masa sitati. Ina matuƙar son yadi sannan shadda ma ina son ƙaurariyar shadda mai kyau ta zamani, riya yi, a yi min ɗinki mai kyau, cip, cip da cip yadda ba zai zamo ya min yawa ba yadda zai min muni idan na saka. Ina matuƙar son shadda da yadi. Ina matuƙar son waɗannan nau'in kaya kala biyu dinnan saboda sun fi sauƙi, sun fi sauƙin siya kuma sun fi inganci musamman shi yadi ɗin.

Bana amfani da mataimakin murya duk wani bayani ko kuma duk wani saƙo a gaskiyar magana da bakina nake yin ta nake turawa. Duk wani saƙo da zanyi ko kuma duk wata magana da zan tura inayin amfani ne da iya bakina, muryata wacce take muryata ta gaskiya wacce take daga Allah. Bana amfani da wani abu da yake taimaka mun wajen fitar da muryata. Saboda idan nayi hakan ma ai gani nake yi bai kamata ba. Duk aikin da aka baka aka ce kayi shi da asalin muryarka kai kuma ka ɗauki wani abu da zai taimaka maka wajen yin magana. Wannan ina ganin ba kai daidai ba kuma ba ka kyauta ba. Amma idan ya zama na muryarka ce ta asali kake amfani da ita, aikinka ma sai yafi fita da inganci irin yadda waɗanda suka baka aikin suke bukata. Saboda idan ka ɗauki mataimakin murya, in ka ɗauki mataimakin murya to ya zama na kamar kaci amana ne. Tunda an baka sharɗan da ake so ka bi kai kuma ka ƙi ka bi son zuciyarka to wannan ka yi abin da ake kira ba dai dai ba. To wannan shine dini ana maganan amma ni dai bana amfani da mataimakin murya.

Ina wanke kayana a duk ƙarshen sati, amma ya danganta wani lokacin idan wankakkun suka yanke mun kafin zuwa ƙarshen sati, nakan ɗan tsaya in wanke ko da wasu daga cike ne domin ta haka ne zan iya samun kaya wadatattu, waɗanda zan iya sawa don yin uzurirrika na ko kuma wajen fita aikina. Wannan hanyar ita nake bi wajen wanke kayana da kuma tsabtace su. Amma akasari, lokacin da nake yin wanki shine ƙarshen mako, duk ƙarshen sati kenan.

Ina yawan amfani da internet saboda ina ƙoƙarin faɗaɗa ilimi na, sannan ina ƙoƙarin sanin sababbin kalmomi na Turanci waɗanda ban sani ba, ko kuma na yi bincike akan abin da zai ƙara mini ilimi sabo wanda a da ban san shi ba. Amma ina yawan amfani da internet akai akai. Wani lokacin ma kullum kullum sai na duba internet. Yanar gizo gizo ke nan.

Ina matuƙar son kiɗa irin na zamani wanda ya daidaita da irin wannan lokacin da muke ciki. Misali kamar irin waƙoƙin Nura M Inuwa. Wannan kiɗan duk da dai ban san sunan kiɗan ba amma na fi son irin waɗannan kiɗa kiɗan. In kuma an dawo a gargajiyan ce, zan ce kiɗan kalangu shine kiɗan da na fi so. Shine yafi daɗaɗa min rai, yafi faranta min rai amma ina matuƙar son kiɗa. Amma kalangu shine kiɗan da na fi so.

Ina matuƙar son sabulun Give wanda shine nafi so, nafi ƙauna ga daɗin ƙamshi, ga daɗin amfani lokacin wanka. Baya da saurin ƙarewa ko ba komai. Siyan na gari ai ance dama mai da kuɗi gida. To ina matuƙar son sabulun Give sannan kuma yana ƙarawa fata inganci.

Ina matuƙar son kyauta ta kuɗi, ma'ana in ɗauki kuɗi in ba wa mutum. A soyayya kuma idan zan yi kyauta, na fi gane na sayi madara yogurt ko kuma in sayi cakuleti in ɗauka in ba wa wacce nake so a matsayin kyauta. Amma ina matuƙar son in ga na ɗauki kuɗi na ba wa mutum kyauta saboda ko ba komai zai ji daɗi, zai samu farin ciki a ransa saboda me? Saboda watakila bashi da waɗannan kuɗaɗen. Sannan kuma watakila yana da wasu buƙatu da yake son kawarwa. Ita ko soyayya, ai dama ana so a ƙullata ne da faranta wa juna. To shiyasa na gwammace na ɗau kyautar abinci ko abin sha na yi kyauta da shi ko kuma sutura duk domin faranta wa juna. Ina matuƙar son yin kyautar kuɗi sosai fiye da irin kyautar da nake yi a bangare na soyayya.

Babban burina a aiki shine na ɗaga darajar aikin da nake yi da iya baiwa da hikima da ƙwazo da Allah ya ba ni. Shine burina, na ɗaga darajar aikin da nake yi, in kai shi wani babban mataki wanda ni kaina ban yi zaton zan iya hakan ba. Amma cikin himma da ƙwazo nake son in ga na yi wannan aiki haka, da matuƙar nuna bajinta da dagiya da haƙori. Ina matuƙar son in ga na bunƙasa aiki ko da kamfani ne nake ciki, in ga na ba da tallafin da za'a kai wannan kamfani zuwa babban mataki na nasara. Saboda me? Ni ma cigabana ne kuma cigaban aikin namu ne gaba ɗaya. Idan muka yi sama, muka yi ƙololuwa, tamkar mu da aikin ne muka tashi muka tafi. Amma idan ya zama na aikinmu ya samu rauni, ata dalilinmu, to ai wannan gazawar mu ce. Amma babban burina shine in ga aikina ya bunƙasa, ya ji wani babban mataki wanda nima ban taɓa zaton hakan ba.

Eh ƙwarai, rubutuna, yana da kyau, babu laifikan. Ina iya yin rubutun, duk abinda nake so cikin harshen Hausa, ko harshe na Turanci. Baya mun wahala. Na iya rubutu, daidai gwargwado kuma rubutuna yana da kyau, babu laifikan. Na ƙware sosai, tun ina ɗan sakandare. Na ƙware a rubutu. Musamman, rubutun Hausa tunda ni dama, Bahaushe ne. Amma kuma in aka dawo ɓangaren rubutun Turanci nanma, ba'a magana na iya, daidai gwargwado. Ta haka ne nake, iya rubuta takardun neman aiki, sakamakon ƙwarewar da nayi a rubutu. Ina iya rubuta wasiƙa in tura zuwa ga ɗan uwa ko ƴar'uwa ko masoya. Ina, matuƙar sanyin rubutu, wanda a hakan ma, buri na ne zama cikakken marubuci. Bayan, iya rubutu da nayi.

Eh ƙwarai nakan sanya tunatarwa don gudanar da ayyukana amma na fi saita tunatarwa ta agogo wacce za ta kaɗa tayi ƙara ta tashe ni a bacci ko kuma idan lokacin ya yi ta ankarar da ni domin in tashi in ci gaba da yin aikina. Saboda sa saɓanin haka wani lokacin abubuwa za su iya mantar da kai ko kuma ka shagala da yin wani abu wanda zai zo ya sa ka manta da cewar ina fada wani aiki. To ni shi ya sa nake saita tunatarwa ko ƙararrawar tunatarwa.

Ina jurewa zafi ne kawai ta hanyar saka kaya marasa nauyi a jikina. Sannan idan zafi ya dame ni, nakan yi amfani da ruwan sanyi domin na yi wanka na watsa a jikina. Amma saɓanin haka gaskiya ba ma na son zafi gaba ɗaya. Ba na ƙaunarsa kuma ba na son shi. Don gaskiya ma ni na fi son lokacin sanyi wato irin wannan lokacin ke nan. Amma muddin aka ce zafi ya zo, bana ma jure masa, bana sakewa sosai. Ina shiga takura a lokacin zafi. Motsi kaɗan sai ka ga ina sharɓa gumi kamar wani mara gaskiya bayan kuma da gaskiyata. Kai, ai bana iya jurewa zafi ta daɗi kawai dai ana haƙuri ne. A ɗan bi wasu hanyoyin da ya kamata a bi don jure masa ɗin kamar waɗanda na lissafa da farko.

Hanyar da nake bi wajen jagorantar mutane ita ce nakan yi amfani da shekaruna da tunanina domin nuna musu abubuwan da ya kamata su yi da wanda bai kamata ba. Sannan nakan yi amfani da ilimin da Allah ya ba ni domin nuna wa mutane cewar wannan abun shi ya dace mu yi, wannan abun bai kamata mu yi ba. Sannan haɗi da nasiha da kuma ƙwarara musu gwiwa akan duk abin da muka saka a gaba. Da nuna musu cewar in muka yi wannan abun shine za mu yi nasara in kuma muka biye waccan shiriritar za mu samu tawaya a aikinmu. To wannan hanyoyin su ne nake bi domin jagorantar mutane sannan da nuna haƙuri da aiki da shi kuma a gare su. Saboda idan kana matsayin jagora ba ka da haƙuri ba ka da kau da kai to ba za ka iya yin jagoranci ba. Saboda ɗan abu kaɗan sai ya ɓata maka rai ka yi ta masifa, ka yi ta bala'i har ya zamana ka ɓata da tawagar ta ka a matsayinka na kai jagora ne.

Ina tsara ayyukan da suka fi mahimmanci ne ta hanyar saka hikima da tunani ko kuma na ɗauko takarda na yi amfani da hikimar da nake da ita da tunanin da nake da shi, na rubuta yau ga abin da ya kamata na yi ko kuma daga farkon sati zuwa ƙarshen sati ga abin da ya kamata a ce na yi. To, ta wannan hanyar nake tsara duk tsare-tsaren ayyukana muhimmai.

Na fi son ɗakin da baya yin sanyi, ko kuma zafi, wanda ya wuce kima. Na fi son ɗaki yanayinsa ya kasance idan da lokacin sanyi ne to in an rufe ko ina ya zama na sanyin baya shigowa ciki domin ya takura min. Haka in zafi ne, na fi son ɗakin da baya ɗaukan zafi sosai, saboda ni ba ma'abocin fitowa in kwanta a waje bane, lokacin zafi. Tunda ni gaskiya da ma bani son zafi gaba ɗaya. Na fi son sanyi sosai. To wannan ne ya sa, na fi son ɗakin da idan ana sanyi in an rufe shi, sanyin ba zai shigo ciki ya takura min ba. Ina matuƙar son irin wannan ɗakin.

Babban wurin da na fi so na ziyarta shine Makkah, inda ɗakin Allah yake. Bayar da nan ina matuƙar son ziyartar 'yan uwana yayin da nake da iko nake da halin yin hakan. Sannan ina son ziyartar guraren da yake akwai abubuwan da ban taɓa gani ba. Ina matuƙar son yawon buɗe ido sosai sosai amma zuwa aikin hajji shine babban burina a rayuwa da nake son shi ma naga na cimma shi. Sannan ina son ziyartar guraren tarihi naga abubuwan da ban san da su ba domin in ƙara wa kaina ilimi da sani. Ko da wani abu ya haɗa an mun tambaya a kan wani abun zan ba da amsa cikin sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci. Ina matuƙar son yin zumunci in sada zumunci ga 'yan uwana idan har Allah ya ba ni iko.

Na fi son jar miya, miyar da aka yi ta da tumaturi da tattasai ko aka ɗan sirka mata da attaruhu kaɗan. Sannan ina son in ga miyar ta kasance an sa mata kifi, yaji ko nama ko wacce aka haɗa ta da kori aka zuba mata maggi mai ɗanɗano nagari. Wacce idan na sha zan so gobe in ƙara. Ina matuƙar son jar miya. A zuba ta a cikin farar taliya ko farar shinkafa. Ya zama an haɗa abincin da salad sannan a ɗora wannan jar miyar a kai. Oh, oh, oh! Ina matuƙar son wannan miyar. Ina matuƙar son wannan miyar sosai, sosai. Jar miya ba, ita ce miyar da na fi so wadda muke wa laƙabi da dage-dage a Hausance. Haka muke ce mata saboda ta fi daɗaɗa abinci. Ko a wane irin abinci aka sa jar miya, tana matuƙar daɗaɗashi, tana matuƙar yi masa kyau sannan wanda zai ci abincin masu yafi samun natsuwa da sakewa wajen cin abincinsa. Saboda idan ta ɗau magi ita jar miya ba ƙaramin tashin kai take yi ba, sai wanda ya ci. Ohoho Ina matuƙar son jar miya sosai da gaske.

Ina cin abincin rana daga kan ƙarfe ɗaya na rana ko ƙarfe biyu na rana. To a wannan lokutan ne, nake cin abincin rana. Ko dai da ƙarfe ɗaya, ko kuma zuwa ƙarfe biyu. Wani lokacin, ma har ƙarfe shabiyu idan an gama da wuri. Saboda wani lokacin ina gida, wani lokacin kuma sai dai na saya a kasuwa na ci. To ina matuƙar son cin abinci daga kan ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu amma musamman ƙarfe shabiyu zuwa ƙarfe ɗaya na rana. To wanan lokutan na fi so in ci abinci? Saboda inganta lafiyata bana son wani ciwo ya zo ya kama ni sakamakon ina wasa da cin abinci. Hassali ma ni, ba mai wasa da cin abincin bane to amma yana da kyau, na dinga kiyaye, lokuta, masu muhimmanci, don cin abinci domin gina lafiyarka, domin gina jikinka, domin inganta rayuwar ka ma baki ɗaya. Amma in ya zama naka na wasa da cin abinci, za ka iya gamuwa da wasu cututtuka, waɗanda za su zo su hana ka fita ozururka ka na yau da kullum, ko kuma su hana ka shiga jama'a sakamakon me? Ka yi wasa da abinc, i ciwo ya zo ya kama ka. Amma idan ya zama naka, da lokaci ya yi, kaje ka nemi abinci ka ci, idan zuba maka zai a zuba maka, in ba kai zaka zuba da kanka Kar dai ya zamana ka na wasa da cin abinci. Shi yasa na zaɓi cin abinci, daga ƙarfe shabiyu, na rana, ko kuma zuwa ƙarfe ɗaya na rana. In ta yi yawa to zuwa ƙarfe biyu na rana. Bana son nake a ce na wuce irin wannan lokutan, ba tare da, na ci abinci ba.

To ina amfani da kafa ta zamani kamar bangare na Facebook. Ina amfani da su, sannan ina bincika BBC Hausa, sannan ina bincika Freedom Radio. A nan ne nake samun ingantattun labarai don sanin halin da al'umma take ciki, don sanin halin da ƙasata take ciki, don sanin abubuwan da rayuwa ta ƙunsa, don sanin ina ma aka dosa ko ina ake dosa a cikin al'amura irin na siyasa na wannan ƙasata mu. To wannan hanyoyin nake bi, kafofina watsa labarai kenan. To ina amfani da waɗannan ne domin in ji ko kuma in san a wane hali muka tashi, me ya faru a jiya, me kuma yake faruwa a ranar da muke ciki.

Da farko bayan na tashi daga bacci, na yi alwala, na yi sallah, ina dawowa na zauna na yi addu'o'ina. Daga nan in koma in ɗan rintsa, na ɗan koma barci kaɗan. Daga na tashi da safiya kuma zan wanke bakina ne da burushi da makilin. Sannan in zo in fara share share, in ɗan yi aikace-aikacen gida saboda na rage wa iyayena wasu nauye-nauye. Na ja ruwa, na cika gurare da dama, abubuwan da ake amfani da su don tara ruwa. To, sannan sai na shirya, na wuce gurin aiki.

Ina matuƙar son Malam Sheikh Jaafar Mahmud Adam saboda wa'azinsa yana yinsa ne akan doron gaskiya. Ba ya bin son zuciya ko ya ɗauki wani ɓangare. Kawai abin da Allah ya ce da abin da Annabi ya ce, shi yake ƙoƙarin faɗa wa mutane. Ba ya harambe, ba ya hauma-hauma. Akwai ilmantarwa, akwai faɗin gaskiya da tsage ta duk ɗacinta ga koma waye. Shi yasa nake son Malam Sheikh Jaafar Mahmud Adam.

Kwarai, na kan yi kuka a lokacin da nake yankan albasa, musamman idan albasar ta zo da matuƙar yaji. Irin me zafin nan wacce aka yi amfani da irin takin kaji aka shuka ta. Ba ta da daɗin amfani. Wani ma in ya zo ya gan ka sai ya ɗauka ko wani abu ne ya same ka na damuwa ko kuma fushi kake yi ko kuma dai kana wani yanayi ne mara daɗi. Amma bai san nan zafin albasa ne ya tisa ka a gaba har kake zub da hawaye ba. Saboda albasa mai yaji ba ta da daɗin aiki kwatta kwatta. Duk da dai ba kowacce ce take da yajin ba. Amma akwai albasar da in kana yanka ta babu wani yaji da za ka ji a idonka.

To, da farko dai yayin da babu wutar lantarki, nakan ɗauki wani ƙwai da muke yi masa caji da wutar lantarki, sai mu kunna shi. To, ta nan ne muke samu muyi uzurorin mu cikin haske ba tare da takurawa ba. Amma idan babu wutar lantarki, gaskiya bama jin daɗi matuƙa.

E to, ƙannena a gida kawai nake iya rabawa aiki. Sakamakon aikin da nake yi babu wani nauyi a hannuna da yawa da zan ce nima zan raba aiki ga wasu. Nakan ba wa ƙannena aiki in ce su wanke mun 'yan kayana idan ina cikin halina kujiba kujiba, idan aiki ya yi mun yawa. To su kaɗai nake iya rabawa ayyuka su taya ni ko rubutu ko kuma wanki ko kuma wasu abubuwa da na san ba zan iya dawowa gida na yi su a kan lokaci ba saboda kar na makara, ko kuma lokaci ya kure man.

To, a lokuta da dama ayyukanmu sukan zamo sune rayuwar ta mamaki ɗaya. To amma aiki da rayuwa tabbas akwai ɗan bambanci. Dole akwai lokuta da za su zo waɗanda aikin ma babu su a ƙasa. To a wannan lokutan mukan samu dama wacce za mu gudanar da wasu abubuwa a cikin rayuwarmu. Ma'ana ziyarce ziyarce, zuwa wurin shaƙatawa, zuwa wurin hutawa ko kuma sauraron wani wa'azi ko wani karatu na Kur'ani. To, ana samun raguwar ayyuka. A wannan lokutan muke samun daidaito da rayuwarmu da gurin aikinmu ko kuma wani lokacin mu ɗau hutu saboda mu ɗan samu waraka, mu ɗan warwasa, mu ɗan gyagiji a cikin al'amurarmu na yau da kullum.

Na fi son zama a kan kujera gaskiya, saboda nan ne za ka zauna ba tare da ka gaji ba. Sannan za ka zauna cikin kwanciyar hankali, cikin ni'ima da jin daɗi. Ga laushi za ka jingina, bayan ka ba zai gaji ba. Amma tabarma fa za ka gaji, za ta dinga ci ma jiki. Sannan ba ka da dama ka jingina, sai dai in fa a jikin bango kake. Gaskiya na zaɓi kujera saboda ingancinta da laushi da take da shi na soson da aka bi aka haɗa ta, shi ya sa ba na son zama a kan tabarma. Na fi son zama a kan kujera.

Mukan yi taro aƙalla sau uku, a haɗu a tattauna batutuwa masu muhimmanci ko kuma idan wata matsala ta taso a gurin aiki don a ɗinke wannan matsala, don a shawo kan wannan matsala ko kuma a kawo wasu sababbin batutuwa waɗanda za su inganta mana ayyukanmu.

Nakan yi tunani da irin hikimar da Allah ya ba ni wajen saƙa rubutu wanda zai ja hankali wajen faɗakar da al'umma. Sannan idan abu ya shige mun duhu nakan yi bincike ko in tafi wurin wanda nasan ya fi ni sani akan abun da nake son tsarawa ko nake son shiryawa. Na yi masa tambayar da idan na je gare shi zai san eh ƙwarai nasan me nake yi sannan ya ƙara mun haske da ilimi. Ni ma na dawo na yi amfani da abin da na fahimta a gurinsa da kuma irin nawa ƙwarewa da tunanin da nake da shi da fasahar da Allah ya ba ni. To, ta haka ne nake ƙirƙirar sababbin abubuwa domin inganta tunanina ko kuma na inganta aikina wajen sarrafa harshe na ta yadda nake so wajen yin magana da miƙa saƙo gurin al'umma.

Dangantakar mu da abokan aikin mu, dangantaka ce mai kyau gaskiya. Saboda ba ma bari saɓani ya shiga tsakanin mu da abokan aikin mu. Muna matuƙar girmama juna, dukkannin mu. Saboda duk alakar da aka ci babu girmama juna, babu martaba juna, to dangantakar za ta zama ta yi sako sako. Kowa yana ganin kowa a banza. Amma tabbas dangantakar mu da abokan aikin mu tana da matuƙar kyau da inganci. Ba ma zagin juna, ba ma ciwa juna mutunci. Muna karrama iyayen gidan mu, su ma iyayen gidan mu suna karrama mu, wa to shuwagabannin mu a gurin aiki ke nan nake nufi.

To, ni dai hanyar da nake bi wajen kula da gashina shine nakan wanke shi da sabulu. In wanke shi, in cicoɗe shi duk wata ƙura da ta hau kaina ta sauka. Sannan in goge kaina da tawul. Sannan in saka mai in motsa ke kaina, in taje shi, in taje shi. Nakan yi amfani da mai wanda yake kashe ƙwari ko wani dattin kai ko amosani duk yakan zo ya tafi. Gashina ya zauna lafiya.

Ina matuƙar son ice cream ɗin vanilla. Ma'ana vanilla ice cream ina matuƙar son ta sosai saboda tana rikita mun tunani da daɗin gaske. Tana faranta mun rai tana sani nishaɗi da sanyaya zuciya. Ice cream ɗin vanilla ina matuƙar son ta. Ita ce zaɓina a koda yaushe saboda tana matuƙar bani nishaɗin da nake bukata. Tana sanyaya mun zuciyata.

Gaskiya bana amfani da Bluetooth saboda yana bani matsala a kunne na. Duk wani abu da zan sa shi a kunne na ya toshe kunne, to gaskiya ni bana ta'ammali da shi saboda kare lafiyata. Bama na amfani da shi kwata-kwata saboda a baya na ɗan yi amfani da shi ya so ya bani matsala, na daina. Saboda ni duk abun da zai bani matsala a lafiyata to ina guje masa, ina kaurace masa.

Duk ƙwarin da ya zama yana da cutarwa gaskiya ina tsoronsa. Ma'ana kaman sauro, cinnaka, kunama duk ina tsoron irin waɗannan ƙwarin saboda cuta ne ga lafiyarka. Ai dole mu ji tsoron irin waɗannan ƙwarin saboda idan ka bari suka cije ka sai ka fita a hayyacinka ka rasa ma me yake maka daɗi. To shi ya sa nake jin tsoron ƙwari saboda wani ƙwarin ma in ya hau jikinka ba cizon ka zai ba amma da ya sa maka laimar jikinsa ko yawon bakinsa. To shi ke nan sai ƙuraje su kama ka daga nan sai rashin lafiya. Ai dole ne ma ni na ji tsoron ƙwari. Ina matuƙar jin tsoronsu sai dai in na san bashi da cutarwa wannan ƙwarin to ba lalle ya ɗaga min hankali ba ko da na gan shi. Amma in ya zama na ma yana cutarwa da mun gan shi ma ai kashe shi mu ke yi saboda me? Kar ya zo ya illa taka ka rasa yadda za ka yi, ka rasa ma wanne magani za ka sha don ka warke. Shi ya sa nake jin tsoron ƙwari.

Babban abin da nake yi ko babban abin ma da na fi so don nishaɗantuwa shine in zauna cikin ƴanuwana muyi ta hira, mu ilmantar da junanmu, muyi wasa da dariya ko muyi kallon talabijin tare. To ni wannan shine babban abin da nake yi don nishaɗantar da kaina. Sannan nakan fita gurin abokaina idan ina gida da yamma muyi hira mu tattauna. Wannan abubuwan yana ɗebe mun kewa gaskiya sosai sosai. Sannan nakan yi amfani da wayata domin ɗebiyo kaina kewa da nishaɗantar da kaina. In ga kalli bidiyoyi ko kuma waƙoƙi ko kuma wa'az-wa'azizzuka, duk waɗannan abubuwan suna sa ni inji nishaɗi, in faranta wa raina rai, inji daɗi, in samu nishaɗi sosai da sosai.

A gaskiya na fi son baƙar kala. Daddare kala ce wacce take zuƙar zafi ta dame ka, amma gaskiya ina matuƙar son baƙar kala sosai da sosai. Ina matuƙar son ganasa ƙananan kaya baƙaƙe, riga da wando ya zama na baƙaƙe ne. Takalman ma in da hali ya zama baƙi ne, sai dai nakan saka ya da farin takalmi ko farar hula. To ina matuƙar son baƙar kala gaskiya.

To, bangayen mu dai sun kasance launin madara, su kuma kala ce mai kyau saboda ingancin launin ma ya sa suka dadi sosai aƙalla an yi wajen shekara goma sha daya da yin su kawo yau. So bangayen mu sun kasance launin madara ne, kuma suna da yana da inganci launin da aka yi musu. Don yau kimanin shekaru wajen goma sha daya kenan amma daddare rana ta kashe wani gurin amma sauran launuka na cikin ɗaki suna nan yadda suke babu laifi kam suna ta haskawa.

Ina matuƙar hawa keke, kuma ina son hawa keke. Sannan na iya keke sosai tun ina ƙaramin yaro, har kawo yanzu. Idan na ɗauki keke zan tuƙa shi tamkar yadda nake tuƙa mashin. Kuma, ta wata fuskar ma tuƙa keke ai kamar motsa jiki ne ma, ba ma kama ba ne. Shi ne hanya mafi inganci ma ta motsa jiki saboda ko'ina na jikinka zai motsa. Ina matuƙar son hawa keke.

Ina son a dafa ƙwai. Ina matuƙar son cin dafaffen ƙwai saboda ya fi burge ni, ya fi ƙayatar da ni kuma na fi jin daɗin cin sa. A koda wane irin lokaci ina son dafaffen ƙwai sai dai ya danganta amma idan na samu soyayyen ƙwanma shi ma ina yin amfani da shi. Wannan shi ne yadda nake son ƙwai ya kasance.

Ina son fure launin ja, saboda yana matuƙar burge ni, musamman idan naga an miƙawa budurwa shi. Duk da ni dai ban taɓa miƙawa ba amma jan fure shine launin da yake matuƙar burge ni. Ina matuƙar son jan launin fure sosai da sosai. Yana ƙayatar da ni, yana burge ni sosai.

Eh to gaskiya ni ban fiye yin wai baccin rana ba gaskiya. Hasali ma saboda kullum aikin mu na rana ne, to ba ma samun irin lokacin da za a ce wai mun je ga yin baccin rana. Gaskiya ni ba ma abocin yin baccin rana bane ba. Amma dai ya danganta, sai dai idan ina hutu to nakan zauna a gida in ɗan rage baccin da yake sani gajiya a wajen aiki. Saboda idan bacci ya taru har gajiya ko ciwon kai yakan iya haɗawa mutum.

Bana amfani da ajiya a yanar gizo-gizo. Hassali ma ni ban san me ake nufi da ajiya a yanar gizo ba, saboda bana da wani alaƙa da ita, sannan bana da wani uzuri da hakan. Amma a hankali, a hankali tunda bincike yana zuwa kuma kullum cikin yin bincike muke, zan san me ake nufi da ajiya a yanar gizo-gizo.

To ni dai an haife ni a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida. A wannan shekarar na zo duniya, a yau ina da kimanin shekara ashirin da tara kenan. Kuma na cimma abubuwa sosai a cikin waɗannan shekarun, na ga nasara, na ga faɗuwa, wanda a halin yanzu ma ina cikin hali na jarabawa irin ta rayuwa.